Eh, a koyaushe da zarar zan shiga gida nakan cire takalmi. Gakiya cire takalmi yana da muhimmanci ga kowa dan saboda kare gidanka daga ƙura, cututtuka. Saboda ba ka san inda ka taka ba a duk lokacin da za ka dawo gida. Yana da kyau takalminka ka ajiye su a bakin ƙofa kaɗan ka shiga dasu a ciki. So wannan ya kasance ɗabi'ata halaye na a duk lokacin da na dawo nakan ajiye takalmina a waje.

A duk lokacin da na kamu da mura, ina ɗaukan mataki kala biyu. Na farko zan sha magani. Idan na sha magani na ga beba, to nakan nemi tafarnuwa na kwalɗe ta. Idan na kwalɗe ta, idan na kwalɗe ta sai kawai in, in tamna ta haka nan yadda take ɗanya haka nake tamna ta. A hakan shi zai sa mura ta wuce ba tare da wata matsala ba. Dan ni wannan ɗabi'an ya kasance halina. Nakan yi shi a haka kuma kai tsaye mura za ta sake ni.

Eh nakan iya ɗaura ƙulli, ya danganta daga abinda aka sani na ƙulle ko nake da ƙudurin yi. Kaga kamar irin dabba ta gida wadda ba'a so tana barna duk wannan ina iya ɗaure ta da ƙulli ko kuma wani abu wanda zai iya cutar da mutane kai tsaye kama irin sauran dabbobin gida duk ana iya ɗaure su domin kariya ko kuma kayayyaki haka waɗanda ake so a tura zuwa wani gun ko kuma ka siyo kaya zaka kawo su gida to duk waɗannan nakan iya ƙulle su ba tare da son su ba ko wani ya gane me a ciki sosai nakan iya ɗaura ƙulli.

Eh, ina iya tuƙin mota sosai. Ina da motata tawa ta kaina ta shiga, so irin wannan tuƙi nakan yi shi mai tsawo ba tare da ɓata lokaci ba gaskiya. Tuƙi yana da daɗi. A duk lokacin da zan yi sa bana takura. Motata ƙarama ta ba ta da shan mai. Ina jin daɗin shigar da a duk yanayin da na samu kai.

Eh gaskiya ina son ɗaukar hotuna mafi yawa inda na fi son ɗaukar hotuna idan na je biki haka, bikin aure ko kuma wani babban guri inda kila aka yi wani taro wajen ya ba ni shawa, to duk ina son ɗaukar hoto a waɗannan irin wuraren. Eh gaskiya wurare da dama nakan ɗauki hoto domin ajiwa don tarihi. Shi yasa idan na je nakan duba na gani me ya a bin ƙayatarwa a wannan wurin. Shi ne kawai ke sa ni ɗauki hoto.

Eh, wayata tana cika ajiya domin wayata nakan ajiye komi a cikinta ba tare da ta cika ko ta nuna min memory ya cika ba. Wayata gaskiya tana da abubuwa da dama kanta, kaman abin da ya shafi hotuna, waƙoƙi duk nakan ajiye a cikinta ba tare kuma da na rasa su ba. Kowane tsawon lokaci za su kai zan iya samun su ko da na canza waya. Wadannan abubuwan da na ajiye a waccen tsofon wayar duk za su dawo a cikin sabuwa.

Eh sosai, na kan sayi kaya a yanar gizo lokuta da dama kamar irin kasuwannin da suka haɗa kamar kasuwar Temu ko kuma kasuwar Jumia, ko kuma kasuwar Konga ko Alibaba. So duk waɗannan kasuwannai duk ina sayan kayayyaki a, a waɗannan kasuwannai kamar irin su Amazon. Duk kasuwannai ne waɗanda mutum zai iya sayan kaya a kawo masa sa ba tare da wani shan kai ko wahala ba. Eh na kan siya, wani lokaci na kan yi amfani da wayata ko kuma kwamfutata domin yin sayayya.

Eh, na kan yi ciniki a kasuwa. Idan na je kasuwa sayen kaya, a wani lokaci na kan, ah, kwatamta farashin kayayyaki. Ya wannan yake sayarwa, ya wancen yake sayarwa. Wanda duk na shi yafi sauƙi, a gunshi zan saya. Don wani lokaci na kan bincika irin shago ɗaya, biyu, uku. Idan farashin su duk ɗaya ne, to wanda na fara tayawa a wurin shi, a gunshi zan koma na saya. Amma kuma idan akwai bambancin farashi, to duk wanda ya fi sauki a gunshi zan saya.

A gaskiya bana rera waƙa, ban san yadda ake yin ta ba. Na kande saurari waƙoƙi kamar irin namu na Hausa, wani abin da ya shafi waƙoƙin Mamman Shata, Sani Sabulu Ɗanƙwairo, Alhaji Musa Ɗanba'u. Duk waɗannan mawaƙa namun ne na Hausa, namun na gargajiya. Na kan saurari waƙoƙinsu amma dai bana rera waƙa gaskiya.

Eh na kan yi amfani da matashin wuya a duk lokacin da zan yi bacci ko zan kwanta ko kuma zan shiga gida. Na kan yi amfani da matashin waya. Eh lokutan da duk ina zaune ko ina wannan aiki ko wannan aikin da nake yanzu haka na wannan recording da nake yi, ina amfani da matashin waya.

Eh gaskiya kujerun gidana suna da daɗin zama ga laushi. Ga su sun jima ana aiki da su amma koyaushe za ha gan su kama sababi. Gaskiya ina jin daɗin zaman su don haka bana farga ba. Na misali baƙo yazomin, ko ina tunanin ƙila kujeru na sun tsufa ko ba za su iya ɗauka ba. A koyaushe ina iya tarbar bako na kawoshi a gidana saboda na yarda da kujeru na ga laushi ga daɗin zama.

Eh to a gaskiya ya danganta daga yanayin aikin da nayi. Idan nayi aiki na gaji sosai to zan kwanta da wuri. Amma idan, idan banyi aiki sosai ba ko kila nayi bacci rana to nakan dauki lokaci gaskiya kafin in kwanta. Wani lokaci na kan kwanta misalin karfe ɗaya zuwa biyu na dare nake kwanto.

Eh gaskiya ina son cin abincin titi, eh don saboda irin sauƙin da ke da shi da kuma yanayin al'umma da mutane da ke zuwa su ci abincin yana daga cikin abin da ke ƙayatarwa a gare ni. Nakan ji daɗin, nakan ji daɗin kallon mutane suna cewa a sa min kaza, a sa min na kaza, a ba ni na kaza to duk irin hakan yakan ba ni sha'awa. To yana daga cikin abin da ke sa wani lokaci nakan je sayan abincin kan titi.

Eh gaskiya idan zan fita nakan duba wani tufafi yadda ce na zaɓa ko na ɗauka. A kowace rana da irin yanayin fitar da nake yi da kuma yanayin suturar da nake sakawa. So nakan duba na gani wani yadda ce na sa a wannan ranar, wacce hula ko sutura ko takalma. So kowace rana da irin yanayin fitarta. So don haka ba ko dole na tsaya na zaɓa wani yadda ce na ɗauka.

Eh, nakan saka hula. A duk lokacin da zan fita ko zan je gun aiki ko wani gun, nakan sa hula. Hula ta kasance abin sawa a gare ni a kullum. Bana iya sanya tufafi ba tare da na saka hula ba. Idan na sa tufafi ban sa hula ba, zan ji daban. Zan ji daban gaba daya na ji ba dadi. To hula ta kasance abin sawa a gare ni a koyaushe.

Eh gaskiya wayan da nake aiki da shi Android ne, Infinix Note 40 nake aiki da ita. Wayan tana da, memory ɗin da ya kai kusan 256 gig da kuma RAM ɗin ta takwas a kanta. Wayar bata da, bata slow, ga ta da sauri wajen aiki, yanzu ma haka dai ta nake aiki, ki na wannan recording ɗin da nake yi duk da ita nake aiki.

Eh to, a gaskiya taro ya danganta daga yanayin inda mutum ke aiki. Wasu a wajen aiki a wata sau ɗaya suke taro. Wasu agun aiki kuma a sati sukan yi, sukan yi taro ko mitin sau biyu a mako. Tokaga ni a wajen aikina a wata mu kan yi, mu kan yi taro sau biyu. Kaga mafi yawa duk bayan mako biyu mu kan yi ɗaya, duk bayan mako biyu mu kan yi ɗaya. Kaga a wata sau biyu kenan. Waɗannan su ne lokutan da mu kan yi, mu kan yi taro a ma'aikatar mu.

Eh to, a gaskiya na fi aiki da hannun dama. Mafiyawan duk abubuwa, hatta rubutu da nake yi, da hannun dama nake yi. Duk wani abu zan ɗauka, hannun dama shi ke kangaba. Hannun hagu kawai yana taimakawa ne, amma hannun dama na ya fi ƙarfi da shi nake yin komi. Duk wani aiki, duk wani abu zan riƙa, da hannun dama nake yi. Ko tuƙi nake yi, giya in zan saka, da hannun dama nake sakata. Abinci in zan ci, da hannun dama nake aiki.

Eh, a gaskiya, eh, nakan koyi yare mafi yawa idan mu'amala ko cudanya ta haɗa ni da waɗansu al'umma masu yin wani yare, to zan yi ƙoƙari naga na koya, na iya gaisuwa, na iya the at least basic communication da su ba tare da wani, wani shan kai ba. Zasu iya fahimtata, zan iya fahimtarsu. So shi addalilin da yasa duk inda na samu kaina, ah, wasu al'umma ko wasu mutane na daban, waɗanda yarensu daban ne, to zan yi ƙoƙari inga na koya domin iya magana da su, iya mu'amala da su da sauransu.

Eh, a duk lokacin da zan gaisa da mutane, eh ya danganta daga wace irin haɗuwa ce. Idan haɗuwa ce wadda zamu ga juna, so idan na zo wuri nayi sallama aka an samu zan ba su hannu kowanne na bi shi ɗaɗɗe. Ya danganta daga yawan mutanen da an samo, waɗanda zan iya ba su hannu mu gaisa, waɗanda suna nesa daga gareni zan ɗaga musu hannu ya wadatas. Kuma idan misali a group ne kamar irin na WhatsApp haka, idan zan yi gaisuwa zan gaishe su gaba ɗaya. Wanda ya gani, wanda su ha gani duk za su ansa me lokaci ɗaya. Kuma in kamar irin video call ne haka wanda za a haɗu a conference discussion, so idan na shigo duk zan gaida su kuma kowa zai ji abun da nake cewa.

Eh to, a gaskiya ya danganta daga yanayin inda nake so na shiga. Dan saboda akwai wasu ma'ana, wasu manhajoji, ko ince wasu website waɗanda baza su baka dama kayi amfani da su ba idan kana wani zone. Misali idan kana Afirka, ƙilan Nigeria ko South Africa, so waɗannan wuraren baza ka samu damar shiga ba. To hanyar da kawai zaka samu damar shiga irin waɗannan website ɗin a yanar gizo, to shine dole sai ka canza wurin da kake. Ma'ana hanyar da zaka canza wurin da kake shine amfani da, eh, private virtual network, ma'ana VPN. To ta wannan hanyar zaka canza location ɗinda kake. Misali idan kana Nigeria, ƙila zaka iya canza wurin da kake, ma'ana can a yanar gizo zai nuna ƙila kana England ko kana America. So yin hakan shi zai baka damar shiga irin waɗannan website ɗin. Akwai website ɗin da suke da regional restriction. So wannan restriction shi zai hana ka samun damar shiga. Amma idan ka canza shi zai baka dama ka shiga kayi abin da zakayi ka gama.

Eh to a gaskiya bamu amfani da ruwan rijiya mafi yawa. Ruwan borehole ne muke aiki da su, da su muke sha, muyi abinci, muyi wanka, muyi duk wata lalura da ta tasu a gida. Da su muke amfani. Gaskiya bamu aiki da ruwan rijiya. Inda kawai zan iya cewa mutum zai iya amfani da ruwan rijiya idan misali na ɗaga na je ƙauye mafi yawa ƙauye basa da ruwan borehole ko ruwan famfo, sai dai ka, sai dai ka yi amfani da na rijiya. Dan ruwan rijiya sune ruwan da ake amfani da su a wannan gun. Amma a nan inda nake ruwan da muke amfani da su ruwan famfo ne.

Eh nakan jure barkono. Ka san ya danganta daga irin yanayin abincin da mutum ke ci. Ƙila akwai abincin da mutum idan zai ci shi dole sai ka dangwali yaji. Na abin da ya shafi awara ko soyayyen doya ko soyayyen dankali, so wani lokaci kana buƙatar ka dangwali yaji. To dole idan za ka ci su dole ka jure barkono ko mai yajinsa domin kana so ka ci abincin da kake da buƙata wannan lokaci.

Eh gaskiya waya ta, a koyaushe tsaron batiri a kunne yake. Idan batiri na ƙila ya kai 20%, to duk wasu abubuwa da ke jan batir duk za su rufe. To kai tsaye ita za ta sa kanta dan na riga na saita ta a hakan. Da zarar ta kai 20%, duk wani abu mai cin batiri ko mai jan batirin wayar gaba ɗaya zai rufe. To yin haka shi zai bani samar damar tsaro, na iya samun dama idan waya ta ƙila ina nesa, wannan 20% zai ishe ni in yi duk abubuwan da zan yi kafin in je in ƙara yi mata caji. Nakan kunna shi domin kiyaye rashin samun kiran mutum. Ƙila idan wayarka ta ɗauke kana nesa ko kana da buƙatar kiran wani to ba za ka samu ba. Amma saka tsaron batiri zai sa ka fahimci ga yanayin da kake ciki. Ka ɗauki kuma matakin da ya dace.